Launikanda nafi so guda biyu ne. Akwai farin launi sannan akwai jan launi. Abinda yasa nafi son farin launi saboda ni ina da son tsafta sosai kuma farin launi akwai daukan ido. Sannan jan launi, jan launi ma ina son shi sosai saboda shi ma yana da daukan ido sosai. Suna burge ni matuka waɗannan launukan. Ko a cikin fulawowi ma idan naga waɗannan furannin, idan naga furanni masu irin wannan launukan suna burge ni sosai.

A'a, ba mu da wifi a gida, domin a ƙasar da nake Najeriya, da wuya ka ga gidajen da suke da wifi a gida. Musamman irin gidaje masu matsakaitan ƙarfi. Yawanci sai dai idan mun je makaranta, shima idan mun je makaranta sai mun je kusa da laburare ɗakin karatu ke nan sannan muke samun wifi. Nan sai dai mu sa kuɗi mu saya data sannan mu yi amfani da ita. Iya kuɗinmu iya shagalinmu.

A ah, nafi son kwana a kan gado saboda magana ta gaskiya gado ya fi daɗi. Akwai laushi saboda a kan gado akwai katifa. Saboda haka na fi jin daɗin kwana a kan gado, sai dai wani lokacin da asuba idan ina so in ɗan koma barci na kan kwanta a ƙasa. Amma shi ma a kan, a kan kafet saboda yaɗan fi laushi-laushi bana son kwana a ƙasa.

Nakan fara aikina kullum idan na tashi da safe. Idan na tashi da safe nayi sallah na ɗan yi lazumomi na to sai kuma in tashi in fara ayyukana. Nakan fara da sharo ɗaki sai in wanke banɗakin cikin ɗakina sai in dawo falo shi ma in share shi, in goge idan yayi ƙura sai kuma in tafi tsakar gida shi ma in share shi tas sannan sai nayi wanke wanke.

Kwarai kuwa, muna samun horo a wajen ayyukanmu saboda kusan kowane aiki ma ana samun horo a wajen. Yanzu kamar irin namu idan muka je ofishinmu muka yi aiki kusan kowane lokaci akwai irin seminars da ake zuwa ko irin conference haka taron taro kenan muna zuwa mu je a ƙara mana horo a wajen.

Ayyukan gida da nake yi kullum suna da yawa, yanzu kamar shara. Nakan yi shara kullum, dan wani lokacin ma ba sau ɗaya ba, nakan yi ta sau biyu. Musamman idan lokacin sanyi ne akwai ƙura da yawa, na share na goge. Sannan nakan yi wanke wanke. Yin wanke wanke kullum ne a gare ni saboda bana son tara kayan wanke wanke.

A'a, bana yi gaskiya, saboda ni ba ma'abociyar son kunna itace ba ce. Kwata-kwata ma ban iya ba. Tunda na taso a gidanmu ma ba a hura itace. Tagas muke amfani, shi sa ma ban iya hura itace ba. Yawanci mun hura itace, sai dai ranar sallah. Shine ranar da za'a zo ayi suyan nama, ko kuma irin lokacin suna haka an yanka wa ɗan jariri rago. Amma ba ni nake hura wuta ba. Ina dai taya, ina dai tayawa, amma dai bana hura wuta. Ban iya ba.

A'a, bana yin munshari lokacin bacci. Wannan harsashi din akan ce masa munshari, ko in ce amma fi kiransa da munshari lokacin bacci. To gaskiya bana yin munshari lokacin bacci. Abin da ya sa kowa zan bana yin munshari, saboda akan faɗa min sai a ce ke ba kya yin munshari. Saboda haka bana son munshari kuma bana son ma wanda yake bana ma iya kwance kusa da wanda yake munshari.

Eh nakan rera waƙa a cikin zuciyata musamman idan ina aiki ina tunane tunane idan ban kunna wani abu ina ji ba ko kamar rediyo haka nakan rera waƙa a cikin zuciyata in wata waƙa ta zo mun cikin ƙwaƙwalwa ta kawai sai na fara rera ta wani lokacin har rawa ma nake yi sai in ji kamar ma na kunna rediyo ne ko waya ta ina ji.

Ai akwai abubuwa da nake so da yawa na canza a wurin aikin mu amma babban abin da nake so na canza a wajen aikin mu shine zuwan safe din nan. Saboda ni ina son bacci sosai aƙalla ina so in yi bacci in kai kamar goma zuwa shaɗaya. To in da da hali zan iya canzawa to sai da sai na canza zuwa wajen aikin mu zuwa ƙarfe shabiyu saboda a lokacin nayi bacci na ƙoshi sosai amma bana son tashin sassafiyan nan na tafi wurin aiki.

A'a gaskiya ban fiya tara tsabar kuɗi a hannuna ba, dan wani lokacin ko kyautar kuɗi aka bani duk yawan su gaskiya banfi ajiyesu ba. Nakan yi ƙoƙari in maida kuɗin cikin banki na ne, saboda inda ina da tsabar kuɗi a ajiye duk koyaushe cikin kashe su nake yi. Nafison kuɗin su kasance a cikin banki na. Ko da hada-hada ta ma nafi jin daɗinta idan ta banki ne. Kuma yanzu ga duniya ma ta ci gaba kusan an dena tara tsabar kuɗi, sai dai kamar irin tsofaffi haka su ne suke tara tsabar kuɗi.

Lokacin da babu wutar lantarki a lokutan baya, na kan shiga tsananin damuwa sosai. Musamman idan wayata babu caji, na kan damu sosai in zauna in yi tsuru ina jiran sanda za su dawo da wuta. Amma kwanan nan na gode wa Allah saboda na samu solar. To babu ruwa na ko sun kawo wutar ko ba su kawo ba, na san zan samu cajina yanda nake so.

A'a, murya ta a hankali take fita. Saboda ni mace ce mai sanyin murya sosai. Kwata-kwata murya ta ba ta fita da ƙarfi. Don har mutane ma su kan fiye cewa Fatima in za ki yi magana ki dinga ɗaga muryarki, ba ki yin magana da ƙarfi. Sai in ce to haka Allah ya yi ni, ni ban iya magana da ƙarfi ba. Murya ta cikin hankali nake yin ta.

Akwai ya'yan itacen da na fi so sosai, amma ina son ya'yan itaciyar mangwaro. Ina jin daɗinsa sosai, saboda duk lokacin da yayin su ya zo nakan sha sau da yawa a rana. Ku san ma shi ne ma a matsayin abinci na. Amma nakan so agwaluma ma, sannan ina son kankana, sannan ina son ayaba, abarba ma ina son ta, sannan ina son kwakwa ma.

A'a, na fi son zama a kan kujera saboda kujera ta fi laushi. Wani lokacin idan na je wani wajen aka ba ni tabarma bana so saboda idan na zauna jikina har shate shaten tabarma ya ke yi. Ita dai tana da daɗi idan za ka ci shinkida ne kawai amma ba wai zama sosai ba. Kujera ta fi daɗin zama saboda haka na fi son zama a kan kujera ko da kuwa ta roba ce.